Eh gaskiya ina cin abinci kala kala a gun aiki. Dan ni, bani da wani zaɓi da zan ce lallai sai abun da na ga dama shi zan ci ina cin abinci duk kalar wanda ya samu, ko na gargajiya ko kuma abinci na aro irin wanda yake ba namu bane ba na turawa ne haka. To nakan cin abinci duk kalar wanda ya samu. Bani da zaɓi. Duk wanda ya samu kawai shine zaɓi na. Ko ɗan wake, ko tuwo, ko shinkafa da wake, ko alala, ko dambu, ko menene ma dai. Abinci dai namu irin na gargajiya. Ko in samu jollof din taliya da wake, ko jollof din shinkafa, ko shinkafa da miya, ko farfesu ko ma me na samu ni ci nake yi. Ko funkaso, ko tuwon alkama, ko tuwon buski, ko ɗan tamale na samu ci nake yi. Ba ruwa na. Duk abun da na samu ci nake yi gaskiya. Ina cin abinci sosai kala kala daban daban gaskiya. Bana, bani da za, ba ni da, ba zan ce ina da wannan ba. Bani da, banai da zaɓi gaskiya. Duk kalar abincin da na samu kawai shi ne nawa. To bani da wani zabi, bani da wani haufi akan abinci. Ko wane kala ne in dai na samu abinci mai rai da lafiya a gun aiki ci nake yi. A gun aiki na in naje ni, ko lemo na samu da biskit ma ci nake yi a mazaunin abinci gaskiya. Banda wani zabi'u da zan ce lallai lallai sai kalar abincin da na ga dama zan ci ko sai kalar wanda na zaba. A'a, bana wannan. Nakan duba abun da ya samu ne. Ko wane kala ne in na je gun aiki, abinci in dai sunansa abinci kawai ci nake yi idan na samu. Walau yana da daɗi, walau bai da daɗi. Amma dai ba zan ci wanda yake mara daɗi ne ba sosai gaskiya. In yana da daɗi nakan ci da yawa. Idan bashi da daɗi kuma nakan yin amfani da shi sama sama gaskiya. To nakan cin abinci sosai gaskiya idan na samu. Amma dai abin da na fi amfani da shi, shine kamar abincin mu na gargajiya. Idan abincin mu na gargajiya na fi son shi gaskiya. Shi ne. Amma dai abinci ko wane kala ne ya samu ci nake yi gaskiya. Bani da wani zabi da zan ce lallai lallai sai kalar wannan abincin shi zan ci gaskiya. Bana wannan. In na samu abinci duk wanda ya samu kawai ci nake yi. Bani da wani zabi. Ko da yaushe na samu abinci kawai zan ci. Babu wani batun wai in ce na je gurin aiki sai kalar wannan abincin ko bana gun aiki ina gida sai kalar wannan abincin. A'a, in dai naje gun aiki kawai duk abincin da ya samu ma shikenan falillahi hamdu kawai zan ci in sha ruwa shi ke nan ya wadatar. Wannan shine zaɓi na a gurin aiki. Bani da matsala akan abinci.